Eh, a koyaushe na kan yi abin da ake kira updating domin sabunta abubuwan da ke buƙatar sabuntawa, kamar abin da muke kira abin rubutu Microsoft Word a kan kwamfutana. Lokaci-lokaci na kan yi upgrading din shi. Sannan abin da ya shafi, eh abin da ya shafi operating system, na kan yi update na kan ɗan, na kan sabunta shi lokaci-lokaci a duk lokacin da sabuntawa ta samu. A kan kwamfutana na kan yi shi kai tsaye. Kuma lokaci-lokaci abin da ya shafi software, sannan kwamfuta ta lokaci duk bayan shekara uku na kan canza ta. Domin saboda abin da ake kira sababbin shigowa su kan zo da, da sauri. Abin da ya shafi RAM ɗin su da speed ɗin su suna daga cikin abin da ke tsani. Na kan canza kwamfuta lokaci-lokaci.

Gaskiya, aiki da rayuwa ta wasu ababe ne guda biyu. Rayuwa idan mutum baya aiki ba za ta tafi yanda mutum ke so ba. Dan ida sai ka yi aiki ka kan samu abin da za ka gudanar da rayuwa. Rayuwar iyalina ina gudanar da ita. Nakan ba su lokaci a ranakun da ake hutawa kamar ranakun Juma'a, Asabar da Lahadi. Nakan ba da wannan lokaci domin na zauna gida na fahimci iyalina.

A gaskiya bana raba ayuka a gun wasu domin ni ma rabawa ake a bana nawa na yi. A wajen aikinmu muna da shugaba wanda ke kula da duk abubuwan da muke yi. Ni ma yaro nake a ƙarƙashin wani, to bana raba aiki gaskiya.

A'a, abubuwa da dama na kan saya a kasuwa ya danganta daga buƙata ta na wannan lokaci. Mafi yawa na kan je kasuwa na yi sayayyar kayan abinci da kuma kayan dafa abinci, abin da ya shafi tumatur, tarugu, aaah, tattasai da sauransu. Na kan je kasuwa domin siyo nama da za'a saka a abinci. Na kan je kasuwa domin sayan suturata da kuma na iyalina duka.

Eh, gaskiya nakan shuka tsire. Ina da fulawowi da dama, ina da shuwaka, ina da, ah, tamakka. Zogale kenan. Ah, duk ina aiki da su a gidana. Sun fito ina sha'awa in shigo gidana naga yayi kore. Idan na kalla nakan ji daɗi sosai.

A gaskiya nakan sanya tunatarwa a duk lokacin da zan fara aiki. Nakan sanya tunatarwa domin, ah, in yi aiki kan lokaci ba tare da ɓata ma mai gidana rai ba ko wani abu. Kuma nakan sanya tunatarwa domin bana son na yi latti, akan na makara akan abin da nake son na aiwatar. Kuma nakan sanya tunata nakan sanya tunatarwa maybe ina, ina barci. Ina son in tashi kan lokaci nakan yi amfani da, nakan sanya alamar tunatarwa domin wayata ta tayar da ni.

Eh to, a gaskiya da kofi da shayi dukansu ina son su. Mafi yawan lokacin da na fi shan kofi, irin lokaci na dare na fi shan kofi. Shayi kuma na fi shan shi da safe, da safe nake shan shayi. Gaskiya dukansu ina su. Aaa, waɗannan ababen abu ne masu muhimmanci a gare ni.

A sosai. Nakan yi ajiya sosai a yanar gizo, ah kamar amfani da Google, ma'ajiyar Google, wato Drive. Nakan aje abubuwa masu amfani, domin kada su salwanta a gare ni, Nakan yi amfani da wannan ma'ajiya, domin aje takardu ko wasu abubuwa masu muhimmanci a gare ni. Kuma nakan yi amfani da, ah, wato abin da ake kira, ah Gmail, Google Mail. Nakan aje ah wasu info, wasu abubuwa masu amfani, ko wasu bayanai, nakan aje su a matsayin drafts, a email dina. So wannan shine amfanin da, nake ajiyewa a yanar gizo.